Ka fi son kofi ko shayi? E toh gaskiya na fi son shayi. Na san kofi amma dai gaskiya na fi son shayi. Musamman na tashi da safe, na fara son shayi. Haka da rana ma ina shan shayi, haka da yamma, haka da daddare. Ina son shayi sosai gaskiya. Don ni ko da yaushe ma ni zan samu shayi, zan sha shi gaskiya.

Kana shan magani kullum? A'a, ba na shan magani kullum. Saboda shan magani ai zai akwai rashin lafiya. In ba rashin lafiya ai ba zai iya a sha magani ba kullum. Amma in babu lafiya za a iya shan magani ko da safe ko da rana ko da dare. Yanda likita ya ba da ƙa'ida a sha. Amma haka na wanke kamata mutum ya sha magani ba ko da yaushe kawai. Kaita shan magani ko da ciwo ko babu ciwo hakan be kamata ba, ko da lafiyar mutum.

Ka fi son bas ko tagzi? Eh to gaskiya na fi son tagzi, saboda tagzi zan iya cewa ta fi sauri. Nan da nan ya kai mutum inda yake so akan fiye da bas. Saboda bas tana yawan tsaye tsaye a hanya, a ɗauka wannan ajiye, a ɗauka wannan ajiye amma tagzi mafiyawa kawai in sun ɗauka daga inda suka tashi sai sun kai inda ake so sannan suke tsayawa. Bai cika tsaye tsayen nan ba. So, musamman ma ga mutanen da suke sauri, isa inda suke so, gaskiya tagzi yafi. Amma ni dai kai na ni dai gaskiya na fi son tagzi. Domin na fi jin daɗin tagzi a kan bas basiya.